Eh gaskiya, ba tun in sha madara. Ina shan madara sosai. Kasan ko shayi ma za ka sha sai da madara. Wasu lokaci ma in za ka ci abinci sai ka sha madara tukunnan ka ci. In kana so ka ji daɗin rayuwar ka samu ka sha madara. Madara kai yana da daɗi. Ko a nono ma ana samun madara. Tun ni yaro nike shan madara. Har yau ma ina shan madara saboda ni Fulani ne. Kaga madara babban abinci ne a wurinmu. Kaga shi nono ma madara ne saboda haka gaskiya ina matakan alfahari da na sha madara. Ko a cikin biredi ma ana yi da madara ne. Kaga dole in ce ina shan madara. A cikin kusan kowani abinci na ma sai an haɗa shi da madara. Ko dai in na gama ci in samu in sha madara saboda ina so in haɗa ƙiba ba ƙadan ba. Gaskiya shan madara shi abu ne mai daɗi. Shan madara baya da wani illa kamar shan sugar. Kuma ka ga shi shan madara sai ya sa jikinka yayi laushi. Yana, yana walƙiya ba kamar sugar ba ya sa jikinka wani bosu bosu. Kaga shi madara yana da kyau a jiki saboda haka gaskiya ina shan madara sosai. Kuma ni ina jin daɗin shan madara. Gashi dai madara yanzu yana da tsada amma duk da haka dai dole in ci gaba da shan shi saboda abu ne wanda na fi so. Kaga shi madara kuma yana gyara jiki. Madara yana sa mutum yana tuna abu da sauri. Ko a makaranta ma ance a dinga shan madara. Ko dayake wasu sai su ce madara yana da ƙarni. Amma ni kuma a wurina ba na jin ƙarnin madara. Madara yana da daɗi. Madara ma kam shi yake mini sabida haka gaskiya ina shan madara sosai sosai. Ina ganin ma a duka garin nan ba wanda yakai ni shan madara. Har wasu mutane da dama sun sanni da shan madara. Duk ranar da bai sha madara ba sai su ce me ya faru yau ba ka sha madara ba? Ko kuɗi ne ya kare? Toga nan kuɗi ka saya madara. Sai in ce a a, na riga na sha. Ko dai in ce musu sai can zuwa dare tukunnan sai in samu in sha wani madaran tukunnan in yi barci. Sabida haka mutane wasu mutane wai suna kira na ɗan madara da ni ina son shan madara sosai. Kuma ni zan ba ma jama'a shawara su sha madara kamar yadda nike sha saboda zai gyara masu jiki, ya ƙara masu yanayin tunani, za su dinga tuna abu da sauri. Tun tun ba suffi ba gaskiya suna bukatan madara. Da shi ka ga suna sufa ko ƙwaƙwalwansu yana yawan manta abubuwa. Sabida haka gaskiya ya kamata su fi su dinga shan madara.

Eh ina miƙe jiki da safe, yanzu yau da safen nan ma ina ƙoƙari idan na samu na tashi daga bacci, sai in miƙe jiki. Don sabida shi miƙe jiki yana da kyau duka ƙasussuwan jikin kan da suka gaji wanda yake wurin da yake ma zafi a jikin ka ya kamata ka mike shi.